Kana kunna tsaron batiri? Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri saboda wani lokacin idan batir ɗin ka ya yi weak, to za ka samu zaka ga wayar tana riƙe chaji. Shi ake kira da turanci battery saver. To nan tsaron batirin muna kunna shi, musamman idan batir ɗin mu ya ɗauko mutuwa. Amma haka nan ba ma kunna shi har sai mun tabbatar da cewa batir ɗin ya ɗauko mutuwa sannan muke kunnawa.

Kana jin tsoron ƙwari? Kana jin tsoron ƙwari? Eh, ina jin tsoron ƙwari saboda ko ba wai ko wane ƙwaro bane nake jin tsoron shi amma mafi yawanci ƙwarin da ake da su na cutarwa su ni ke jin tsoro. Ba wai haka nan kawai mu fara jin tsoron ƙwari ba. Dan ƙwaro yana cutar da kai misali kamar kunama, tsaka da dai sauransu da su gizo gizo duk inka gansu sai ka kashe su. Amma dai ƙwaro kamar kyankyasu da dai sauransu irin kiyashi, wayannan du ba ruwan mu da su baza mu kashe su ba saboda ba sa cutarwa.

Kana cin tafarnuwa? Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa saboda tafarnuwa yana da daɗi a girki. Ba kowane girki bane in ba a sa tafarnuwa baya daɗi. Amma kuma tafarnuwa yana kashe ƙarni da dai sauransu. Ina cin tafarnuwa sosai kuma ina jin daɗinsa. Na gode sosai. Allah yamaku albarka. Allah ya sa mu ribanci wannan abin. Allah sa in ci diamond 11 million ɗin nan na S L T.

Kana iya dafa abinci? Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci saboda ai mutum ma dole a rayuwa ya san yadda zai iya dafa abinci. Dafa abinci ai mutum ma bai iya ba zai ja ma kanshi saboda idan aka yi wani abinci a gida wanda ba ka ci, za ka iya daukan tukunya da kanka ka girka domin samun sauƙi a gare ka. In ka dafa za ka ji ka ji daɗinsa sosai. Na gode.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Yadda nike magance matsaloli a aiki, kun mun tambayanin ya kai so ɗari. Ina magance matsaloli ne ta yadda idan na fahimci me ke wakana, na fahimci ta ina matsalar take. Duk inda ka san inda matsala take, to anan zaka samu daman da zaka magance wannan matsala. Zaka tattaro wannan bayanan, ka tattaro wannan bayanan ka tsaya sai ka duba ka ga me ya kamata kayi domin magancewa.

Kana kunna Bluetooth kullum? Kana kunna Bluetooth kullum? To me ya sa in kunna Bluetooth kullum idan ba mawaƙi ba? Ai, mawaƙi shi ke kunna Bluetooth kullum domin connecting ɗin abun da yake saurara na waƙa. Ko kuma in za a tura masa wani abu amma gaskiya ne ba kullum ni ke kunna Bluetooth ba saboda ba manda lokacin da zan tsaya na kunna Bluetooth kullum ina tura abu. Bai ma dace ba sam saboda haka ba na kunna Bluetooth kullum.

A wane wata aka haife ku? A wane wata aka haife ku? Watan da aka haife mu shine watan ɗaya, wanda ake kira da January. Watan January an haife ni, ashirin da biyu ga watan January, wanda yayi daɗe da alif dubu daya da dari tara da casa'in da tara, wanda a turanci mukan ce nineteen ninety-nine. To, wannan lokaci ne aka haife mu, kuma mun gode ma Allah da ni'imar da ya mana. Muna ƙara godiya a gare shi, Allah ya bamu lafiya, ya ƙara mana ƙwarin gwiwa a rayuwa, ya taimake mu, ya kawo mana narasarori masu fitarwa, masu kyau.

Kana raba ayyuka ga wasu? Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu. Musamman idan aikin ya yi min yawa, nakan raba shi zuwa ga waɗanda za su taimaka suyi. To, wannan abu ne mai sauƙi muna rabawa. Sannan kuma idan aikin ya yi yawa zai cin lokaci, mu kan daƙile da aikin domin zuwa wani lokaci a ƙara yi. Dan haka muna raba aiki ga wasu. Mun gode sosai.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina kake cin abinci a wurin aiki? Gaskiya ina cin abinci ne lokacin da muka tafi break. Idan muka tafi hutun lokaci, hutun ɗan ƙanƙanin lokaci nakan fita waje in je restaurant mafi kyau da mafi daraja, mafi tsabta sannan kuma in ci abinci na. Cikin lumana da jin daɗi. Wani lokacin matata takan kawo mini ofis amma duk lokacin da ba ta kawo ba ko kuma in lokacin da ita ma tana wurin aiki ba ta samu daman ta je gida ba, to zan aika ko kuma in fita in je restaurant in ci abinci mai daɗi. Na gode.

Kana siyan kaya a ranar yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Saboda haka siyan kaya a yanar gizo abu ne mai sauƙi kuma mai daɗi, mai kyau a garinmu. Muna siya kuma muna jin daɗinsa. Haka yana wadatarwa kuma yana rubatarwa sosai da sosai. Na gode sosai. Na gode, na gode, na gode.